Kuna da fanka a rumfar ɗaki. Muna da fanka sosai ma a rumfar ɗakinmu, yana juyawa, yana juyawa sosai fanka ko muke da fanka muna da shi a ɗaki, muna da shi a falo, muna da shi wurare daban daban fanka. Ai dole sai da iska yanzu a zamanin nan da ake zafi.

Yaya dangantakarku da shugaban aiki? Ah, dangantakarmu da shugaban aiki kai yana nan matsaka sosai sosai. Ya zamiyi aidole ne. Kauna, harkoki, ayyuka. Ah, mun kulla amana. Tab sosai sosai. Gaskiya ne.

A'a, ni in yi amfani da mataimakin murya, ni da yanda murya na ke da zaƙi sosai, da komai da komai. Ba wani harka ba na aiki da mataimakin murya. Murya ta ita ce daidai, ita nake amfani da. Me ya haɗani da mataimakin murya, bayan ga murya na zaɓai sosai ga daɗi. A'a, ba na yi.

Ina kake cin abincin abin aiki? Na danna kuma baiyi ba fa. Yaya kuke karɓi baƙo? Yaya kuke karɓi baƙo? Zai zo na kunna zaizo. Yaya in ya kai twenty seconds sai na ja. Yaya kuke karɓi baƙo?

Kana ke tere kafafuwa Kije, sentence nan yayi making sense Ya ki yayi wannan zaiyi saiya kai twenty six eh? Kana ke tere kafafun.

Ah, ƙallon faɗuwar rana, kina fin son taufinfin auduga ko silki, kina fin son taufi tafin.

Yaya kike zubadda shara? Wani irin tufafi kake fiso? Wani irin tufafi kake fiso? Kake finso? Wani irin tufafi kake finso? Hausa masu yanka. Wani irin tufafi kake finso?

Muryarka yana da ƙarfi ko a hankali? Wannene kai aikin kuke amfani da su? Wanne ne kake aiki kuke amfani da su? Wanne ne kai aiki kuke amfani da su?

Kina motsa jiki kullum? Kina sabotin shiri-shiriya ƙofafun? Kina sabotin shirye-shirye ƙofafunta? Mhm, meku ya yi.

Yaya kake inganta aikinka? Yaya kake shirya ayyukanka? Yaya kake shirya ayyuka? Eh sai haka, yaya kake shirya ayyukanka? Yaya kake shirya a.

Kana jurewa ma barkono mai yaji? Kinga nan ai kinga man. Me kake, me kake iya, me kake yi da safiya lokacin da ka farka? Me kake yi da safiya lokacin da ka farka?

Wane irin takalma ka fi so? Ai ko ba haka suka rubuta ba. Eh na ce wane irin takalma kake fi so? Sun kuma sa ka fi so ma. Wane irin takalma naga na zo. Su nawane kuke amfani da wani?

Kana amfani da mashin din waya? Gidan ruwa. Nga miji rubbish ko? Kana tafiya- ba mu dake sata ce ba kana tafiya kasu wanci, kana tafiya in kasu wanci.

Kuna da wifi a gida? Kana zama kan giwa? Kana zama kan giwa? Giwa? Kana zama kan guna?

Ina fin so audu eh tufafiyar auduga ko siliki? Ana bura'uba da Hausa. Eh bura'uba Lagos. Ana bazara a kaduna. Mun ce ga kuɗi ma yau ƙwaƙwalwarmu sai ta bugu. Wallahi. A wanne wata aka.

Kin magance masloli a wurin aiki, kana duba tafiyarsa kuɗi, kana duba tafiyar kuɗi, kana duba tafiyar kuɗi, kana dubi tafiyar kuɗi, kana dub.

Karatu kafin ka kwana. Haka kike gani? Kana karatu kafin ka kwana. Okay. To ke kin iya kike tambaya na? A toh ai ban iya. A'a dole in kai ce mun kana neman jari yara ne kai. Wanne gida? Wane gidan abinci kake fi so? Gidan abincin abincin nan sai ki ce sai ki ce Gidan abincin yarbawa. Wane gidan abinci?

Ina kake tofe, tofe mi yau? Kene za ki koya masa hausa, tofe. Ina kake tofe jiya? Ki za ki koya masa hausa. Har ba zaki gano kwamfuta ba. In da ke, ina namu na neman kuɗi na yi tohe na yi hini.

Sheki ke yi wanka. Lokacin barci. Kina yin harishin lokacin barci? Kina, ina yi, ina yi faras nan. Eh. Need to give her a proper.

Ki ke yin in safiya, safiya lokacin da, in safiya yayi lokacin da ka farka fiye lokacin da ka bar ka. Kuna yin wata ɗaya ita ce? Kuna yin.

Kana bada shawara a wurin aiki? Ke kika sa musu wayan? Ina kisan wurin aiki ne? Ina kisan? An ce kana, kana bada shawara a aiki, miyi ki kika kara samun.

Wana irin tsamiya kake amfani da shi? Kina shan madara? Daga zagawa ina gab da ke. Kana shan madara?

Ina kake son ziyarta? Yaushe kake zuwa kasuwa? Yaushe kake zuwa kasuwa? Ena iya Hausa ma. Yaushe kake zuwa kasuwa? Allah! Kake zuwa kasuwa. Zan je wurin.

Menene abincin da kake ci da safiya? Safiya mai tsari. Safiya. Wanne yanayin ɗakin kake fi so? Wanne iri iye, wanne yanayin, wanne yanayin ɗakin kake fi so?

Menene abincin da kafi so?

Nawa madubin da kuke da shi a gida? Inna za ki ci tatura ne? Ina zuwa? Ina zuwa bari in gama in tura miki. Ina zuwa? Ina bari in gama in tura miki.

Nawa ne san keke iya tafiya da ƙafa? Wane ne yana- ba gida za ta kira. Ina ruwa. Wane ne yana idanu? Wane ne yana idanu?

Kana sanya hula? Nan muke gidan fitsari? Mutum na baya na yi.

Menene burin ku a aiki?

Sanya kaya a ranar gizo.

Kana riƙe lema lokacin ruwa?

Kana son kallon wata da daddare?

Kina iya yin ihu.

Yaya kike son dafa kwai?